To ku gaya mana game da waƙan, ah, gargajiya da ake ji anan. Waƙoƙin gargajiya da ake ji anan, ah, waƙoƙi ne masu zamani. Kaman misali, waƙoƙin Shata, waƙoƙin Danƙwairo, Ali Ƙwara, Dan Musa da dai sauran su. Waƴannan waƙoƙin ana jin su sosai, kuma ni karan kaina ina jin su. Sannan kuma misali, bari in ba ku kaɗan daga cikin waƙar, ah, Danƙwairo. Ah, wanda yake cewa "Danƙwairo ya baka tuta ja, da wuri ke shuda shida marafa. Ko wane mai babba rigace, ko birin bai yaba kuwa tuni dodon Danƙwairo. Goma sha uku kowa, ya ba da ɗari biyu naira. Anka yi tsitsar anka haɗa huɗuwan ƙwairo da na yara, sun zama dubu biyar da ɗari shida naira." Wannan waƙa ita ce waƙar da muke son ta, waƙar gargajiya na Danƙwairo.